Wane wasa kake so in yi? Gaskiya wasannin da nake son yi ya haɗa da ƙwallon ƙafa, takalmin taya wanda ake kira sketching Gaskiya wasannin da nake son yi ya haɗa da ƙwallon ƙafa, takalmin taya wanda ake kira sketching ina son irin waɗan nan wasan nin sosai-sosai duk da cewa ba wai ko yaushe nake yinsu ba saboda wasu ayyuka da nake yi. Amma dai duk lokacin dana sami lokaci ina zuwa inje nayisu a ko ina ne.

Sau nawa kuke yin taro a mako? Gaskiya muna yin taro a mako wani lokaci sau biyu, wani lokacin sau ɗaya. Amma wani makon ma bama yin taro kwata-kwata gaskiya. Ya danganta da yanayin abubuwan da suke faruwa da kuma maganganun da za a tattauna a kai. Amma dai ba ko yaushe muke yin taro ba a kowane mako din. Amma duk lokacin da za a yi taro kuma lokaci muna yi sau biyu, sau daya. Ya danganta ne.

Yaya kake shaƙata lokacin hutu? Eh, ina shaƙatawa lokacin hutu kaman zuwa kaje ka ziyarci wasu wajaje na wajen shaƙatawa hakanan da kuma in ta kama har ka bar gari ma kaje wani gari ka ɗan huta dai hakan nan saboda an samu hutu. Yana da kyau shi majiki ya huta ɗin. To muna zuwa mu ɗan huta dai haka da ƴan uwa da abokan arziki da iyalai duka. Eh.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Eh, ina ɗaukan wayana ne. Kawai na yi abubuwa dai ɗaya-biyu wa yanda ba za'a rasa ba hakan nan. Ko kuma wani lokacin kaɗan fita kaje ka kaɗan zazzagaya dai kayi abubuwan da za ka yi. Duka eh, amma ba dai koyaushe ba. Amma lokuta da dama muna zuwa muɗan fita da abokai da waye dai. Hmmm, dole ki kuma wayoyin suna riƙe caji ko da babu wutar lantarki. Za ka ji ma kana amfani da wayanka ba tare da ka nemi caji ba.

Kana ci da cokali ko da hannu? Eh, duka biyu babu wanda ba na yi. Ina ci da cokali, ina ci da hannu. Saboda wani abun ba zai yiwu ka ci da cokali ba sai dai da hannu. Amma duk wani abun da za a iya ci da cokali, da cokali nake ci gaskiya. Amma wani abun da ba zai yiwu ka ci da cokali ba to sai ka ci da hannu. Amma ko tuwo ne ko kuma dai wani abu makamancin wannan, gaskiya da cokali nake ci. Amma da irin wani abu, wanda na san ba zai ciwu da cokali ba, toh dole da hannun ɗin zan ci. Hmm, na ci duka da hannu da cokali duka babu wanda ba na ci.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh, ina riƙewa musamman in kamar ruwan ya tare ni a wani waje ko kuma ina so zan fita kuma ana ruwan. Zan jan in nemo wani abu ko kuma zan je wani waje to zan riƙe lema na fita saboda kan ruwan ya taɓa ni. Dan wani lokacin idan ruwa ya taɓa ka sai kaga har zazzabi sai an yi. To wannan dalilin ne ya saka kawai indai zan fita ɗin na kan nemi lema in ana ruwan ko kuma ruwan ya tare ni a wani waje.